Ku gaya mana game da kilishi. Aa kilishi wani mai kyau naman ne wanda ake gyarawa kuma a shimfiɗa da hausawanmu sun fi yawan yin sa. Duk da dai idan ka zo Najeriya haka ba ku wani kilishi ka kiyaye saboda wani sa'in masu shimfiɗa wari ko su sami ta a yaji wannan cuta ce wanda bai da kyau. Ana yin shi ne kaman nama a gasashi a shimfiɗa shi a sami barkono da yaji da wasu abubuwa, masu yi su ke yi kuma su gurinsu ake saya. Aikin shi ana yin shi ko wane lokaci kuma ko wane lokaci kana nema idan ka je gurin masu shi zaka samu.

Shin akwai abin da kuka tabbata da shi da amma kun canza ra'ayi game da shi? Eh, akwai abubuwa da dama. Kaman MSc ce da na tabbatar ba zan yi shi ba saboda wahala shi. Amma daga baya na canza ra'ayi, na ga yana cikin abu matuƙar amfani wurin cigaba da rayuwan, ah, mutum mai aiki. Ah, tsawon ra ayina shine ba zan yi ba, amma yanzu tsawon ra ayina zan yi. Abin ya canza ne bisa ni bayan na ga kowane kamfani yanda mutane suke yi musu daraja MSc.

Tsaftace magudanar ruwa kafin damina ya ya yake gudana a unguwar ku. Kana ganin wannan tsarin a Najeriya abu ne da ya yi muni gaskiya ba tsari. A wani rabo da muka yi a unguwarmu shine magudana gwamnati ta yi don haka ba ya cika cika. Amman dai in ya cika sai dai in ruwan kwatan ya zo, na ɗaya ya hau titi, na biyu ya zo ya tureshi, na uku ya gyara. Muna da wannan matsala. A a a a ba ko ina ake gyaran nan ba. A rigakafin sauro da cututtuka kuma ba'a yi sabida ba'a adamu ba. Allah dai yake ƙarewa amma in ba haka ba, mutane za su zo suyi cututtuka mai yawa.

Ku bayyana doguwar tafiya a mota. Doguwar tafiya mota yana da yawa amma akwai tafiya daga garin kogi zuwa garin Zamfara wanda na yi kuma yana cikin mafi tsawon tafiya. Wasu kuwa sun yi tafiya daga Habiya sun tashi sun tafi har Maiduguri wanda gaskiya al'amarin sai da gaske. Aaa, sa'o'in da yake yi yana sa'o'i akwai masu sa'o'i ashirin da huɗu ma. A'a amma akwai guraren tsayuwa da yawa. Abuja ana tsayawa, Kaduna a tsaya, Kano a tsaya.